A'a bana koyan wata yare ba saboda na iya turanci da hausa da yaren iyayena saboda haka ba sai na koyi wata yaren ba amma dai in na tashi tafiya zuwa wani ƙasa misali to maybe a lokacin sai in zo in gwada koyan yaren ƙasan da za ni amma yanzu bana koyan wata yare ba.